Aiki da rayuwa abu kusan a ce abu guda ne, saboda duk abun da za ka yi a matsayinka na ɗan adam mai rai dole ne ya kasance akwai wani abu da ita wannan rayuwa take da alaƙa da shi. Domin babu aiki to kamar mutum yana zanna ne kamar bai da lafiya ko wani abu. Dole aiki yana da alaƙa da rayuwa domin sai da shi ne ɗin za ka iya samun wata dama da za ka iya ci gaba a rayuwarka. Domin shi aiki wani abu ne da ake samarwa a kowane lokaci domin samun biyan buƙatu na yau da kullum. Kuma yana taimakawa a wugurin da idan ka samu aikin yi a rayuwarka za ka kasance kana da wasu abubuwa na fita a kowane lokaci da za ka yi. Da a ce kana zanne ba ka da wani abu da ka ke yi saboda haka aiki ya kasance kamar ɗan jimma ne da ɗan jimmai. Wato dole ne in akwai aiki to shi ne ka inganta rayuwar ɗan adam har a gan shi da wani kwarjink na musamman.

A haqiƙanin gaskiya kujerata wanda nake zama da ita a gida kwarai da gaske nakan ji daɗin zama a kanta. Lalle kujerata tana da daɗin zama a ko da yaushe nake da buƙatar zama a kanta. Kuma haka ma a idan na fita a wurin aiki ina da kujera ita ma wadda har tana da taya wadda ina iya motsawa daga wani bagire zuwa wannan bagire domin gabatar da aiki. Saboda haka kujerun nan guda biyu dana gida dana ofis lalle ina jin daɗin aiki da su a kowane lokaci. Domin kujera idan ka zanna ta kaji ka kasa munatsuwa a kanta shine yake tabbatar da cewa kana jin daɗin zama wannan kujera. Lalle kujera tana da alaka ita ma a rayuwar dan Adam domin tana ƙara natsa da kai domin kaji daɗin gabatar da ayyukka a kowane lokaci. Lalle kujera tana kasancewa mai daɗi har in ace tana da yalwa da kuma, ah, cushion a tattalin ita wato abu mai taushi wanda zaka zanna ka je ka cikin natsuwa. Kujera har dai a ce kuma kujera nan tana da tayoyi yan ƙanana wayanda basai ka tashi ka je can ba kana iya ta murza ta ta kai ka zuwa wani bagire inda zaka ɗauki wani abu kuma ka dawo ka ci gaba da aiki. Ko kuma in a gida ne kana zanna a wuri guda zaka ci gaba da aiki da kujera domin ka samar da wasu abubuwa waɗanda kake son ka sama marayuwar ka cikin jindadi. Kuma idan ka gaji zaka iya zannawa a saman kujera, kila kayo tafiya mai nisa ka dawo zaka zanna a saman kujera kuma kaji daɗin zaman ta wanda har zaka samu abinci ka ci a saman kujera. Lalle kujera ta kasance wata abu mai taimakawa a lokacin da ɗan Adam yake buƙatar hutu. Don a duk inda kake za ka iya samun dama ka samu kujera, musamman kujerarka wadda ka saba zama za ka je ta cikin jin daɗi ba tada kana wahala ba.